Ina ajiye takarduna bisa tsari da kuma yadda doka ya tanada. Nakan yi amfani da kundin ajiye takardu wanda a turanci ake kira da "file", domin shirya takardu na. Kuma kowane kundin ajiye takardu ina yi mai sheda ta yadda a duk lokacin da nake buƙatar wani takarda, nakan yi amfani da wannan shedan domin gane wannan takardar da nake nema kai tsaye ba tare da nasha wahala ba.

Ina zuwa kasuwa ranan, Asabar da kuma Lahadi domin yin siyayya. Asabar da lahadi sune ranakun karshen mako, sune ranakun da ba'a zuwa aiki. Nakan yi amfani da waɗannan rana domin zuwa kasuwa in yi siyayyar duk wani abu da nake buƙata, ba don komai ba sai don gudanar da al'amura na na yau da kullum daidai yadda ya kamata.

Muna yin taro sau ɗaya a kowane mako, kuma wannan rana ita ce ranar Lahadi. Domin kuwa ranar Lahadi ita ce rana ta ƙarshe a kowane mako, mu kan yi amfani da wannan rana domin tattauna abubuwa da dama da sukan shafi rayuwar mu na yau da kullum, da duk kuma wani abu da zai amfanar da mu. Wannan rana ita ce ranar da muke amfani da ita.

Ina yin amfani da wayan Android. Ita ne wayana wacce a koda yaushe nake matuƙar alfahari da ita. Tana taimaka min sosai wurin gudanar da al'amurara na yau da kullum yadda ya kamata. Android waya ne da ke taimako na sosai da sosai.

Ina gina dangantaka na na kasuwanci ta hanyar sauƙaƙa farashin kaya na ga abokan cinikayya na, ma'ana kwastomomi na. Nakan yi amfani da al'amura na hanyoyin sadarwa domin yi musu bayanin yadda kaya na yake. Ina yin amfani da alaƙa ta wurin tabbatar da cewa kwastomomi na alaƙa na da su ya danganta sosai.

A kullum ina fara aiki ƙarfe tara na safe. Ƙarfe tara shi ne lokacin da nake fara aiki a kowane rana. Domin kuwa shi ne lokacin da ya yi daidai bayan na yi wanka na ci abinci. Ƙarfe tara shi ne lokacin da nake fara aiki a kowane rana.

Eh sosai ma kuwa ina ɗinka aljuhu a jikin riga na. Domin kuwa aljihu yana taimaka min sosai wurin ajiye abubuwa na ƙananu da nake so a ko da yaushe su kasance tare da ni. Nakan yi amfani da shi wurin ajiye kuɗi, waya, biro da dai sauransu.

A'a, ba na zuwa gidan fim. Ni, lokuta na lokuta ne masu amfani, sai dai wani lokacin idan na ga ina da lokaci firi musamman a weekend, na kan yi kallo a gida tare da family ɗinmu duka, yayena, yayyena da ƙannena. Amma ni ba na zuwa gidan fim.

Nafisan fanka na ya dinga gudu lamba biyar domin ni ma'abocin son iska ne kuma na fi son fankar sama a kan ta ƙasa. Ina so in ga fanka yana gudu sosai domin hakan yana ba ni iska kuma ina jin daɗi sosai da sosai.

Sosai ma kuwa ina rubutun kashe kuɗin aikina, domin kuwa ni mutum ne mai yin komai a bisa tsari. Duk abin da zan kashe nakan rubuta shi domin in san adadin nawa zan kashe sannan kuma adadin nawa zan ajiye. Komai ina yin sa a bisa tsari, sabida haka nake rubuta duk abin da zan kashe.

Na fi son burodi mai laushi wanda ya ke dauke da bota a ciki, da kwakwa da kuma madara kuma da siga sosai. Domin idan na samu nau'in burodi da yake dauke da waɗannan abubuwa, ina matuƙar jin daɗi sosai kuma jikina ya kan canzawa zuwa wani yanayi mai kyawun gaske kuma nakan ƙara samun ƙarfi da kuma kuzari a jikina.

Ina yin, ina yin amfani da tawada launin blue. Domin kuwa idan na samu takardar fara nai ƙyau kuma na samu biro na blue. Rubutu yakan bani haramashi sosai kuma ina matukar jin daɗin hakan. Kuma rubutuna yafi ƙyau sosai idan na samu tawada blue.

Eh, ina lulluɓe jikina da bargo sosai kuma a kullum idan zan kwanta. Domin kuwa a duk lokacin da na lulluɓe jikina da bargo, ina jin daɗi sosai sannan kuma jikina yakan canzawa zuwa wani yanayi na musamman mai kyawun gaske. Na yi farin ciki sosai idan na lulluɓe jikina da bargo.

Na fi so in yi kyautan abinci domin kuwa a duk lokacin da na yi kyautan abinci, ina taimakawa mutane sosai domin nisanta kansu daga yunwa. Abinci nau'i ne da idan babu shi babu rayuwa, sabida haka ya sa nake taimakawa mutane da abinci na fi so in yi kyautan abinci.

Kayan aikin da muke amfani da su kayan aiki ne na zamani. Mu na yin amfani da kayan aiki na zamani. Newly modern ones domin tabbatar da cewa aikinmu ya tafi yadda ya kamata kuma dai dai da zamani.

Teburinmu na wurin aiki teburi ne dogo wande kowane yakan dauke da mutum guda biyar. Wannan teburin kowa akwai laftof a gabansa, destof, firinta da duk wani nau'in abin da yake bukata. Kowa nasa daban kuma muna jin dadin hakan sosai da sosai.

Ranar Asabar da safe shine lokacin da nake wanke kayayyaki. Sannan kuma ranar Lahadi da safe shi kuma sai in yi amfani da wannan lokaci in yi guga. Asabar da safe shine lokacin da nake yin wanki kayayyakina.

Labulayen mu labulaye ne nau'in farare kal, domin kuwa niɗin ma'abucin son fararen abu ne kuma farin abu alamomin da suke nuna da kuma tabbatar da cewa mutum yana da tsafta. Labulaye na farare ne tas.

Eh, muna da manufa na wata-wata. Ko wane wata, mukan zauna wa mu tsara duk wani abin da muke da burin kasancewa a wannan watan. Mukan yi amfani da wannan lokaci na cikin wannan wata domin tabbatar da cewa duk wani buri na mu ya cika a wannan watan da muke tsara kasancewar hakan.

Ina shan ruwa so biyar a kowane rana. Ina sha da safe, ina sha da rana sau biyu, sai kuma da yamma da dare idan zankwanta bacci. Waɗannan lokuta sune lokutan da nake shan ruwa a kowane lokaci, kowane rana.

Eh ina kunna tsaron batiri domin kuwa hakan na bani kariya sosai kuma hakan na matuwar burgeni. Kunna tsaron batiri abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwata da kuma rayuwar dukkan wani ɗan adam da yake son ganin lafiyarsa ta inganta.

A'a, a'a bana tafiya da sauri. Ina yin tafiya na ne a hankali cikin nutsuwa, kamala da kuma mutuntaka. A ko da yaushe ina tafiya na a hankali a nutsuwa bana sauri kuma bana hanzari.

Kai ina matukar jin farin ciki sosai, ina jin dadi. A duk lokacin da aka biya ni albashi ina shiga wani yanayi sabo ina jin kai na tamkar a wata duniya ta musamman. Hakan yana matukar burge ni sosai kuma ina jin dadi.

Na fi son fure ja mai ɗauke da launin fari da kuma shuɗi a jiki. Domin kuwa a duk lokacin da naga fure mai waɗannan kalolin, yana jin daɗi a raina sosai da sosai. Kuma hakan yana faranta mun rai matuƙa sosai, duk lokacin da naga fure mai ɗauke da waɗannan launuka.

Eh, ina shuka tsirrai daban-daban a gidana domin tsirrai yana taimakawa wajen inganta lafiyar jikin mu da kuma bamu iska mai kyau, mai dadin gaske. A ko da yaushe ina matukar son inga tsirrai a cikin gidana.

Eh ina cin citta a abinci. Citta wani nau'i ne da yake ƙara inganta lafiyan jikin ɗan adam kuma yana ba mu kariya daga wasu cututtuka na daban. Saboda haka ina matukar son cin citta a ko da yaushe indai ban ci abinci musamman yaji ina ɗakawa tare da citta.

Eh, ina iya yin tsalle da igiya. Hakan wani nau'i ne da yake taimaka min sosai wurin motsa gaɓɓan jikina tare da ƙara mun ingancin lafiyana. Ina yin amfani da igiya musamman a wik'an ranar da ban je aiki ba domin yin wasan tsalle-tsalle da igiya.

Eh, ina karanta jarida sosai da sosai. A kullum idan zan fita wurin aiki, nakan tsaya a wurin da ake sayar da jarida in saya domin in karanta. Hakan yana ba ni dama domin sanin halin da duniya take ciki da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasata.